Nake gaishe wa mutane kaman safe zance ma ina kwana, kaman rana zance ma ina wuni, kaman yamma zance ma ina wuni to ka gani yanda nake dinga gaisuwa wa mutane.

Ina dinga yin ciniki a kasuwa domin ciniki abun de in kaje kasuwa in baka san yadda zaka dinga yin ciniki ba an dinga cuceka kenan. Ciniki abinda in kaje kasuwa ya zama dole ka san yadda za ka dinga yin cinikinka. In ba ka san yadda za ka dinga yin ciniki ba, toh wancan ai abun mai tsoro ne kenan ai. Toh ciniki ya zama dole idan kana son ka yi ciniki, sai ka samu wani da ya san yadda ake yin ciniki, sai ku je tare, sai ku je ku yi cinikin tare. Toh idan ba ka da shi dai, toh, sai ka bi ka just zauna kawai, ka yi abinda ya kamata ka yi, ka bar cinikin ɗin ma wa'yansu. Ko waɗanda za su iya su yin ciniki.

Ina dunga riƙe lema lakacin ruwa, domin lokacin ruwa idan ka yi, idan kana. Zai dunga taimaka kuma in ba ka da shi ba, inda za ka yi iya ka yi amfani da shi domin ka samu abin da kake son ka yi da shi. Lema na da kyau lokacin ruwa, amma in ba, ba kowa ne ke son lema ba. Wasu suna da jaket na ruwa, na tare ruwa, waƴan suma suna da abubuwan da yawa dasu na dunga amfani dashi.

Ina shan ruwa yanyan itace domin ruwa abin da ya zama dole a dinga sha kowane lokaci. Idan ka sha ruwa, za ka akwai abin da ake kira a turance wai dehydration. In ka sha ruwa, sai, eh, sai ka samu wancan dehydration ɗin, domin shi ne za ka iya to, yi amfani da shi domin ka yi wani so abubuwa.

Eh wayana tana daidaita hasken kanta. Ba wai yana daidaita haske na kansa ba, amma sai dai ni na kunna hasken shi ne zai iya ya kunna da kansa. Amma in ban kunna ba, ba inda zai kunna da kansa. Domin hasken nan daga wurina ne. In na kunna zai kunna, in ban kunna ba ba zai kunna ba.